So uku so biyu so daya daya haka ɗai, inya zama dole kenan a to, am in dai zan duba ykenan nako. Amma sakon, sakonin aiki fa ana iya dubawa ma kullum kullum amma ni kam arana dai na ina iya dubawa so ɗaya so biyu so uku haka. Bawai lalle lalle ace kullum ina dubawa.